A to wannan tambaya da kuka yi, kana cire takalma a gida? Eh, ina cire takalma a gida sabida idan ka shigo cikin gida mu a al'adance in ka shigo cikin gida kaman zaka shiga cikin falo zaka tuɓe takalman ka a waje tunda takalmi wani lokaci akan ɗebo najasa da shi akan taka ƙasa marar tsarki ko akan taka inda bai dace ba. So bai kamata wannan dattin da ka ɗebo ka zo ka shigo ɗaki, ka shigo falo, ka shiga ko ina da shi ba. So a al'adance abin da muke yi mukan shigo cikin gida. Idan ka shigo zaka tuɓe takalman ka a bakin ƙofa sai ka yi sallama ka shiga cikin falo. Bayan ka shiga cikin falo to idan zaka shiga cikin uwar ɗaki ma sai ka shiga cikin ɗakin. Amma dole dai takalman ka zaka bar su a waje sabida da takalma ka fita da su ka yi yawo ka tattaka da inda ya kamata da inda bai kamata ba duka. So bayan ka shiga cikin uwar ɗaki din in za ka shiga banɗaki a ciki akwai slippers da muke ajiyewa a ƙofar banɗakin to shine a cikin ɗakin zaka iya ɗauka a bakin ƙofar banɗakin da zaka shiga na cikin ɗaki sai ka shiga da takalma. Sannan shima kana fitowa a wajen zaka bar su sai ka ci gaba da yawo haka ƙafan ka babu takalmi indai a within cikin ɗaki ne. No need ka sa takalmi. Zaka ma barin takalman ka a waje a ƙofar ɗaki a ƙofar falo ka shigo falo babu takalmi, ka shiga uwar ɗaki babu takalmi sai inda aka shiga bayan gidan uwar ɗaki ne shine zaka ɗauki takalmi a wajen. So yanda muke yi ke nan a al'adance kuma mafi yawanci ma duk wani bahaushe ko mu hausawa gabaɗaya al'adan da muke yi ke nan. Yanda muke tafiyar da rayuwar mu ke nan game da irin wannan. Indai maganan takalmi ne. So yanda muke yi ke nan gabaɗaya mu babu yanda za a yi a ce ka ɗebo najasa dama kuma ka sake shigowa da shi cikin ɗaki wannan bai kamata ba, ba daidai ba ne. Idan dai har kana so ka-- idan dai har kana so ka tsaftace wajenjan ka ko cikin ɗaki da cikin falo ɗin ka dole ya zamana kana barin najasa a ƙofar ɗaki. Ba za ka shigo da shi har cikin ɗaki ba. Ina fatan kaman wannan ɗan takaicaccen bayani da na yi zai gamsar da ku ko in ce zai fahimtar da ku me nene nake nufi game da ajiye takalmi a waje. Ba wai, ba wai muna, muna yin haka ba ne ko dun wani abu a'a muna ƙoƙari ne mu kore najasa a ciki. So wannan shine bayani a takaice. Na gode sosai, na gode.

To wannan tambaya da kuka mun yaushe kake yin wanka? Tambaya ne mai matukar muhimmanci da kuma na ji daɗin wannan tambaya. Bayani a takaice lokutan da nake yin wanka shine lokuta biyu ne zuwa uku. Ah da farko da safe idan na tashi nakan yi wanka kafin na fita wajen aiki. That's morning bath kenan wanka na safe kenan. Sannan wani lokacin idan aiki ya yi yawa kamar misali a lokacin rana ba lokacin zafi ba. Idan ayyuka suka yi yawa to jikinka yayi zufa sosai to kana buƙatan in ka ji jikinka yayi wasai kana buƙatan ka zo da rana ma ka yi wanka ka watsa ruwa don ka samu breathe air mai kyau wanda zaka na shaƙa. So wannan lokacin nakan yi wanka shi ma da rana kenan. Dayan kuma sai lokacin dare. Da daddare idan ka dawo daga aiki zaka kwanta. Ah bayan ka dawo daga wajen aiki zaka shiga ka yi wanka ka tsaftace jikinka kafin nan sai ka, sai ka ci abinci ko ka kwanta bayan nan. So wani lokacin yayin da nake yin wankan shine da safe idan na tashi nakan fita nayi roadwork nayi ɗan gudu na motsa jiki da sauran exercise dayan da zai taimaka mun na wajen ya ƙara mun lafiya. Sabida motsa jiki yana da matukar muhimmanci ga rayuwar duk wani ɗan adam. To idan ka motsa jikin nan sosai kayi gudu kakan yi, kakan yi zufa. To in ka dawo in ka watsa ruwa kayi wanka ɗin. In ka watsa ruwa ɗin kakan, kakan, kakan ji daɗi sosai kakan samu natsuwa ka ji jikinka ka tsaftace shi ka ji daɗi. To bayan ka yi wannan in ka fita wajen aiki da ke wani lokaci ayyukan mu yakan ƙunshi kamar ƙura haka ko da wasu datti in ka kayi datti sosai da rana sai kayi. Sannan bayan ka dawo daga wajen aiki da daddare kuma kafin ka ci abinci shi ma kakan yi. So waɗannan guda ukun amma mafi yawanci ne guda biyu shine yafi zamuwa kamar wajibi ko in ce dole. Da safe zakayi kafin ka fita wajen aiki. Sannan da daddare zakayi bayan ka dawo daga wajen aiki. Amma idan ya faɗo na sau ukun akan yi shi ma. Shine sai kayi da safe bayan kayi da safe kuma sai kayi da rana. So wannan shine a takaice yanayin yanda nake wanka kenan. Nakan yi da safe, da daddare ko kuma da safe, da rana da kuma daddare sau uku kenan. Amma dai wanda yafi zamuwa tabbaci na lokacin yin wankana shine safiya da kuma dare. Wannan shine bayanin da nayi a takaice. Da fatan wannan amsa da na baku ya gamsar da ku daidai gwargwado. Na gode, na gode, na gode.

To wannan tambaya da kuka yi, kana amfani da kunnen waya? To idan na fahimta tambayan kamar kuna so ku yi tambaya ne cewa kana amfani da waya a kunne? Shine tambayan, yanda Hausan ya kamata in tantance ke nan. So eh, ina amfani da waya a kunne sabida da, kamar in an ce in kana amfani da Bluetooth akwai illa da yake maka. So mu cika amfani da Bluetooth ba gaskiya in ba dai wani waje bane da za ka yi aiki ko wani abu makamancin haka wanda aikin da za ka yi ba ka buƙatan ka ta ɗaga waya kana sawa a kunne. Ba za ka yi haka ba. To shine yaka sa Bluetooth in an kira ka, ka yi ka karɓi kiran daga Bluetooth. To shine kawai amma duk lokacin da aka kira mu muna amfani da wayan ne a cikin kunnen mu sabida da shine mafi sauki kuma kamar shine yafi, yafi sauki. Tunda in an kira ka kawai za ka ɗaga ne, za ka ciro shi daga cikin ajjuhunka ko cikin jakan ka da dai duk inda ka ajiye wayan sai ka ɗauka ka kara shi a kunnen ka, ka gama maganan da za ka yi kafin nan ka sauke. Amma idan kace za ka na amfani da Bluetooth ne koyaushe an ce yana da illa sosai. Shi ya sa muke kauce masa. Ya zamana ba wai koyaushe bane. Za muna amfani da, da Bluetooth a kunne. To tunda shi likita ya kan cewa hanyar lafiya a bi ta da shekara, kar ka yadda ka je ka shiga, ka shiga, ka shiga abin da za ka yi, abin da za ka yi wanda zai zo ya ɗaga ma hankali. To shine kawai abun da na, abun da nake yi, abun da nake yi ke nan wajen, wajen wannan abu. Wajen amfani da wuya, waya a kunne ke nan. So yanda nake yi ke nan. Ina amfani da waya a kunne sosai, matuƙa sosai, sosai sabida da shine hanyar da ya fi sauki. Wajen ko an ce hanyar da ya fi dama dama wajen da baya cutar da kai. Sabila da amfani da Bluetooth an ce akwai radiation, radiation da yakan iya shiga ma cikin jiki ko cikin ƙwaƙwalwa ko kunnen ka ya cutar da kai. To mu kan yi iya bakin ƙoƙari mu sama muyi, mu kiyaye wannan domin duk abun da za ka yi a rayuwa, number one priorityn ka shine zai zama na, amfani da, da, da lafiya, da daman ka. Yanda lafiya zai ba ka lafiya ba yanda za ka samu matsala da lafiyan ka. Priorityn ka na rayuwa gaba ɗaya ya ta'allaka ne a lafiyan ka da kake da shi. To shine muke guje ma duk wani abun da zai taɓa mana lafiya. Eh tabbas ina amfani da waya a kunnen na. Wannan shine amsa na a taƙaice. Na gode.

To wannan tambaya da kuka mun yaya kake karbar baƙo? Eh, ai baƙo abun so ne. A musulunce ma baƙo rahaama ne sosai wanda muna girmama shi. An ce ka girmama baƙo sosai sosai, sosai da sosai ka girmama baƙo. So yanda muke karban baƙo, duk time dinda baƙo ya sanar da mu cewa yana zuwa wajen da muke ziyara, mukan tarbe shi cikin fara'a, jin daɗi da kuma murna. Za mu zo mu zauna da shi, muyi hiran da za muyi, muyi taɗi. In business ne ya zo, za muyi business mu cikin farin ciki, annashuwa da mutunta juna. Da ya gama mun riƙe shi hannu bibbiyu, muna tere-rayen sa kamar ƙwai. Sabila da baƙon ka an ce annabin ka. Akwai wani Hausa da Hausawan mu muke yi, akan ce "Baƙon ka annabin ka." To idan ka daraja baƙo, kai ma idan ka je ka ɓakonta wani waje za'a daraja ka. So muna ƙoƙari sosai wajen riƙe baƙo da hannu bibbiyu. Muna kuma mutunta shi, mu bashi wajen kwana mai kyau, mu bashi wajen cin abinci mai kyau, mu mutunta shi yanda dai ya kamata. So muna karɓan baƙo sosai. Da farko in ya zo, za mu ɗauke shi in a gajiye yake, za mu kai shi muji ya zauna, mu ɗauki ruwan sha, mu ba shi, mu kawo masa abinci ya ci. Bayan ya gama ci sai mu ɗauke shi, mu nuna masa wajen yin wanka, ya je ya yi wanka. Bayan ya yi wanka sai mu zo mu zauna. In na hira ne sai muyi hira. In kuma na kasuwanci ne sai muyi kasuwancin mu. Idan kuma ya fito zai je wani waje ne sai mu ɗauko shi, mu je mu raka shi wannan wajen, mu kai shi ya ziyarci wajen, ya duba ya gani. Mu ma kuma in dama baƙo ne a garin da yake, garin da muke din ya zo bai taɓa zuwa ba, mukan ɗauke shi mu ɗan zazzaga ya dashi garuruwa, ayyi anguwanni-anguwanni da yanayin waje na tarihi dai. Mun nuna masa muce masa wannan waje kaza ne shine aka yi kaza kaza kaza shine har wannan waje ya samu kaza. To mu kai shi wajen da duk dai-dai ya sha'awa wanda in ya zo zai ji farin ciki, ya ji daɗi, ya yi murna sosai. Ya ce "Eh tabbas wa'ennan bayin Allah da na zo sun mana tarba mai kyau. Sun mana kuma yanda na ji daɗi. Sun mana kuma yanda muka ya kamata." To haka muke. Muna karɓan baƙo da mutunci da muhimmanci kuma sosai sosai. Duk wani baƙo idan ya zo muna mutunta shi, muna maraba da zuwan sa, muna girmama shi, muna kamba ma shi, muna kyautata masa kuma yanda shi ma zai ji daɗi ya kuma je ya faɗa ma wasu cewa "Eh tabbas zuwan nan da yayi an mutunta shi, an karrama shi, an girmama shi, an mishi abun da ya dace." Ya kuma ji daɗin yanda muka masa nan. So muna ƙoƙari sosai wajen ah, ah girma ma baƙo da mutunta baƙo. So wannan bayani dai shine a takaice. Na gode sosai. Tabbas mu masu son baƙi ne ko muna karɓan baƙi ko muna karɓan baƙo da kyau da kyau sosai ma. Mun gode.

Ah wannan tambaya da kuka yi, kana fi son zama a kujera ko a tabarma? Idan na fahimci tambayan da kyau, inda ya kamata kuyi shine ka fi son zama a kujera ko a tabarma? Eh gaskiya ni nafi son zama a kujera, sabida da kujera nakan zauna very comfortable. Nakan zauna na bararraje, na sakarkace, na sakwankwance, na ji daɗi sosai. Amma akan tabarma yana takura mun, musamman kun san mutane masu ƙiba ko wanda yake da ɗan tunbi haka ƙato, so ba zai ji daɗin zama a tabarma ba. Zama kan kujera ya fi masa daɗi fiye da ya zauna a tabarma. Sabida da akan tabarma ba ka jinginuwa, ba ka bararrajewa, ba ka sakewa, sai dai in kwanciya. Amma kuma in a tabarma ne, ai in akan kujera ne za ka bararraje, za ka sakankance, za ka sa bayan ka, za ka kwanta ka ji daɗi. Za ka kwanta ka ji daɗi sosai. So zama ni a wajena, zama akan kujera ya fi mun daɗi sosai sosai fiye da zama a tabarma. Masu zama a tabarma sai dai maybe mata ko kuma tsofi wanda ko da yake ko tsoho ne ma kujera zai fi masa daɗi fiye da zama akan tabarma. Sabida da a tabarma akan shimfiɗa ma a ƙasa ne ka zauna a filin waje kawai. Amma shi kuma kujera fa, akwai wajen jinginuwa, akwai wajen dandamuluwa, akwai wajen jin daɗi, akwai wajen sakankancewa, akwai wajen bararrajewa, akwai wajen shagalgalewa duka. So zama akan kujera ya fi daɗi kuma shi nafi so. Na tabbata kuma sauran mutane ma mafi yawanci su suka fi. Dun shi tabarma in ka ga an shimfiɗa shi, ya sai waje ne da babu kujera. Shine sai a shimfiɗa tabarma, sai a zauna ayi duk abinda za a yi kafin nan a watse. Amma idan dai a waje ne wanda akwai kujera daga ko waye ne in ya zo, maimakon ya zauna akan tabarma zai zauna akan kujeran ne. So shi yasa ni a ganina zama akan tabarma nafi so gaskiya. Nafi son zama akan kujera fiye da zama akan tabarma. Sabida da a kujera na baku cewa za ka sakankance, za ka jingina bayan ka, za ka juya yanda ranka yake so za ka yi. Shi tabarma kaman idan jikin ka yana ciwo ne ko kuma wani gajiya de na wani abu akwai remedy da hausawan mu suke bayarwa sai a ce ka kwanta akan tabarma ko ka zauna akan tabarma. So shine wannan ina jin shine abinda zan iya cewa game da nafi son zama akan kujera ko kuma tabarma. Eh gaskiya nafison zama a kujera sabida da kujeran shine abu daidai. Wannan shine bayanin da zan muku a takaice na gode sosai.

Eh, madubi nawa kuke da shi a gida? Muna da madubi da yawa a gida. Ah, madubin ina tunanin sun kai guda takwas. Akwai madubi a bayan gida, akwai madubi a uwarɗaki, akwai madubi a dining, akwai madubi a falo, akwai madubi a corridor duka duk muna da madubai. Madubai yana da matuƙar mahimmanci gare mu saboda duk time ɗin da zaka fita zaka duba ka gani a jikinka cewa akwai madubin ko babu. Ai akwai wani abu wanda bai kamata ka fita da shi ba ko babu. So shi ya sa muna yawaita sanya madubai a ta ko ta ina don kallon fuskan mu da kuma duba yanayin da muke ciki don ganin cewa mun fita tsaf tsaf mun je mun shiga cikin jama'a ba tare da wani abu da ya lalace a jikin mu ba. Sannan mukan duba fuskan mu, mukan duba yanayin direshin ɗin mu, mukan duba ko akwai problem a tattare da mu, mukan duba ko babu problem ko wani abu makamancin haka dai duka mukan duba. So madubi muna yawaita amfani da shi gaskiya. Muna yawan mu'amala da shi. Muna yawan dubawa yanda yake so mukan dudduba irin wa'innan abubuwa sosai sosai. Madubi yana da matuƙar muhimmanci ga rayuwar ɗan adam. Yana da kyau mutum ya dinga dubawa da sanayya don salin halin da yake ciki idan ya zo fita. Madubi abin ƙawa ne abin kuma ado ne don muna amfani da shi wajen yin ado da wajen abubuwa da saura makamantan haka dai. Irin abubuwa makamancin wannan abin muna amfani da shi.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? Eh, tsarkake gida yana da matuƙar muhimmanci. Mukan tsarkake shi kamar sau biyar a rana. Sabida ganin datti yakan sa ka ji babu daɗi ko ka ji ba ka ma samun farin ciki da annashuwa. So gida a duk lokacin da aka tashi, akan share shi, a tsaftace shi, a gogogge shi. Duk wajen da yayi ƙura a goge, a cire. Duk wani dauɗa da datti da ƙuran da ya taru ana cire shi. Haka kuma duk wajen da yayi datti kamar akwai suyayi ko dust ko wani abu makamancin haka, akan sa tsintsiya ko akan sa mofa ko akan sa abin share waje dai a yi sweeping ɗinsa ya zama na babu wani datti a ciki. So yana da matuƙar muhimmanci wajen da ake tsaftace gida, ake lura da gida, ake kallon gida a tsaftace don jin daɗi. Wannan abu ba ƙaramin farin ciki bane. In kai ma kana so ka samu natsuwa da kwanciyar hankali a gidanku, ya kamata ka zama mai tsafta. Kana wanke gida, kana goge gida, kana share gida, kana kuma kulura da gidan a ko da yaushe. Babu kyau ɗan adam da yake rayuwa a waje, waje ya zama na akwai najasa ko akwai datti ko akwai ƙura. Wannan ba halayya bane na ɗan adam. Don in ya kasance haka, kai ma za ka ga kana jin haushin kanka, kana jin ba ka samun natsuwa, kakan ji babu daɗi. Kakan ji kai irin wannan hali da kai babu daɗi ba. Gani kake yi ka zauna a cikin dauɗa da ka zanta. So gida ya kamata ya zama na a tsarkake. Kaman yadda ni dai ana wa, a tunanin yana da matuƙar muhimmanci wajen tsaftace gida. Don gida da tsafta kaman abu ne wanda aka halice su tare, wanda ya kamata suna zama tare. So tsarkake gida yana da matuƙar muhimmanci ga rayuwar ɗan adam. Bai kamata kowane ɗan adam a ce yana barin gidansa da datti ko dauɗa ko wani abu makamancin haka ba. Ya kamata a ce in ka tashi, ka tsarkake gidanka, ka tsaftace shi kaman da safe. Haka kamar da rana in ka tashi, shi ma yana da matuƙar muhimmanci ka tsarkake gidan, ka tsaftace shi, ka share shi, ka goge shi. Haka ma idan yamma ya yi, shi ma yana da matuƙar muhimmanci. Ka tashi, ka tsaftace, ka goge shi, ka shashshare shi, ka lura da gidanka. Shi ne ma za ka ga kallon da mutane suke ma. Suna maka kallon wannan mutum ne mai tsafta, wannan mutum ne mai karamci, wannan mutum ne mai mutunci, wannan mutum ne mai yin abin da ya dace. Amma kana barin gida ya zama na da datti da dauɗa baya da kyau. So duk ranan duniya, ni nakan tsaftace gidana abin da ya kai sau uku zuwa sau huɗu. Bana barin datti ko dauɗa ya zauna a cikin gidana. Duk wani abu da yake da amfani da duk wani abun da ya kamata a goge shi ko a share shi, nakan bi ɗaya bayan ɗaya a cikin gidana ina goge shi. Shi ya sa duk lokacin da ka zo gidana za ka ga gidana a tsaftace. Babu wani dauti ko dauɗa ko wani ka ji wani warin wani abu daban ko wani abu makamancin haka. Haka ko da waje ne ya tsage haka ko wani abu, nakan iya bakin ƙoƙarina in samo abun da zan nane shi, in tsaftace shi, in gyara shi don ya zama na ana kallon shi da matuƙar kyau sosai. Amma bani taɓa barin abun da yake da tsafta ya yi da datti a cikin gidana. So gidana yakan zauna ne a kullum a tsarkake, kullum a damance, kullum a yanda ya kamata. Ba wai a bar shi da dauɗa kamar wani mai sayar da daddawa ko mai sayar da wani kayan datti ba. So shi ya sa bana wasa da maganan tsarkake gida. Nakan tsarkake gidana sau uku zuwa sau huɗu duk rana. Wannan shine al'ada na kuma abin da nake shawartan jama'a ke nan su ma su dinga yi. Tsaftace gida yana da matuƙar muhimmanci, yana da matuƙar daraja, yana da matuƙar ƙima. Ya kamata kowa da kowa ya dinga yin wannan ɗabi'a. Domin ɗabi'a ne mai kyau. In kana zama da tsafta, za ka ga mutane suna sonka. In kana zama da tsafta, za ka ga mutane suna bin ka. In kana zama da tsafta, za ka ga mutane suna mutunta ka, suna kimanta ka. Suna cewa wannan mai tsafta ne fa. Wannan yana da kirki. To wannan abun da ya dace ke nan. Na gode sosai, na gode.

Eh ƙwarai kuwa ina cin tafarnuwa domin tafarnuwa ahh! Abu ne mai muhimmanci ga jikin ɗan adam. Yana kore sanyi, yana kore cututtuka, yana kore bakteriya yana kuma kyautata lafiyan ɗan adam. Musamman yanzu da muke nan zamani ne na sanyi to tafarnuwa yana da matuƙar muhimmanci da amfani ga jikin ɗan adam. Idan mutum yana cin tafarnuwa zai na samun kariya sosai daga cututtuka irin na sanyi da cututtuka irin na bakteriya da cututtuka dai wanda za su iya cutar da ɗan adam. So tafarnuwa abu ne mai muhimmanci shiyasa nake yawan ta cin shi. Ina cin sa sosai ina ta'ammali da shi. Dun wani lokacin ma ko da abinci ne za a mun nakan sa a sa tafarnuwa. Musamman ma a ce abincin in ya shafi irin dangin su kifi ne ko su kaza sabida da ƙarnin sa nakan sa a sa tafarnuwa dun ya kore wannan ƙarnin kuma ni nakan ji daɗin tafarnuwa. Inn! Yana da daɗi haka na ce ma. Ko da maganin mura ne haka ko sanyi ko tari in kana yawaita amfani da tafarnuwa, zaka na samun jin daɗi da kuma kwanciyar hankali wajen ganin ka samu lafiya yana riƙe ka sosai. So tafarnuwa yana da matuƙar muhimmanci ga jikin ɗan adam kuma ina bayar da shawara ma ma wanda basa cin tafarnuwa su ma ya kamata su ci tafarnuwa. Sabida tafarnuwa yana da matuƙar amfani ga ɗan adam. Yana ƙara masa lafiya da kuzari da kuma kare shi daga kamuwa da cututtuka irin na sanyi da kuma bakteriya. Yana matuƙar amfani. Yana da amfani sosai sosai wajen ba ma mutum ƙarfi da kariya daga cututtukan sanyi. Musamman ma cututtuka da ya shafi sanyi. So tafarnuwa abu ne me kyau. Yanda yana da matuƙar kyau yakamata ƴan adam su dinga cin sa. Yakamata ƴan adam su dinga ta'ammali da shi kamar yanda mu duk muke taf-- muke ta'ammali da shi. Domin tafarnuwa mun ga fa'idodin sa sosai. Daga cikin fa'idodin sa da muka gani yana kare mu daga cutar sanyi, yana kare mu daga cutar mura, yana kare mu daga cutar tari, yana kare mu daga cutar bakteriya. Shiyasa nake ba da shawari idan mutum yana da hali ko yana da dama yakamata ya dinga cin tafarnuwa kamar yadda ni nake cin tafarnuwa. Don ni dai na ga amfanin sa kuma amfanin sa yana da fa'idodi sosai kuma ina bayar da shawara dai duk wanda yakamata ya, ya yi amfani da tafarnuwa yakamata ya yi amfani da shi. Domin amfani da tafarnuwa yana da matuƙar muhimmanci da tasiri a jikin ɗan adam da lafiyan sa da kuma farin cikin sa. So tafarnuwa ina ta'ammali da shi, ina cin sa sosai, ina amfani da shi kuma ina girmama tafarnuwa. Ina kallon mutuncin tafarnuwa. Tafarnuwa abu ne mai kyau. Tafarnuwa ya dace sosai. Allah ya bamu sa'a. Na gode da wannan tambaya da kuka mun.

Eh ina yin bacci da rana kai sosai ma kuwa. Baccin rana ai yana da matuƙar muhimmanci ga lafiyan jikin ɗan adam. Kowane ɗan adam yana buƙatan yayi bacci da rana don organs na jikinsa ya zamana, ya samu natsuwa, da kuma daidaito. Don kar stress ya masa yawa. Wani lokaci rashin yin baccin yakan kawo ma cututtuka da dama irin cutar hawan jini ko cuta makamancin wannan wanda zai jawo rabin jikinka ko wani abu naka ya daina aiki. Amma in kana samun isasshen bacci da rana yana taimaka maka sosai wajen saita lafiyanka da saita ƙwaƙwalwanka. Da kuma ya, ya zamana kana jin jikinka ka samu kwanciyan hankali da natsuwa a tattare da kai. Amma in baka samu kana yin bacci da rana so yana hargitsa mutum sosai. Za a ga wani lokaci mutum kan bayi da lafiya haka yana tafiya kawai kamar wani wanda bashi da natsuwa ko hankali. Amma du yanda aka ce ka samu dama kana samun hutu, kana yin bacci da rana yana matuƙar taimaka ma sosai da sosai. Sabila da baccin da za ka yin shi zai sa organs na jikinka su daidaita, ya zamana kana samun natsuwa da kwanciyan hankali a tattare da kai. Amma idan baka yin bacci da rana yana kawo ma cututtuka, yana kawo ma kasala, kaji baka jin daɗi ko har ɓacin rai ma. Dun wani lokaci rashin bacci ranan yakan kawo ɓacin rai. Sai in ka tashi kaga cewa kowa kana jin haushinsa. Kowa da kowa kana jin haushinsa kawai. Du wanda zai matso kusa da kai sai ka ga kaman ya ma laifi ne. While duk rashin baccin rana ne yake kawo irin wa'innan abubuwan. So du wanda baya bacci rana ma ina bashi shawarin da ya dinga yin bacci rana sabila da zai taimaka masa matuƙa wajen samun ah natsuwa da kuma daidaituwa na hankalinsa. Zai na jin nishaɗi da farin ciki a tare da shi. Sabila da rashin bacci babban illa ne sosai, sosai. Rashin bacci yana kawo damuwa, yana kawo ciwo. Wani lokaci ma sai ka ji kanka ya hau yin ciwo, ya ta ciwo, ya ta ciwo to duk rashin baccin ne yana kawo irin wa'innan abubuwan. So a shawarce ina ba mu shawara du wani wanda yake son ya daidaita al'amuran jikinsa, organs din sa su zamana suna nan cikin ƙoshin lafiya to yana buƙatan barci da rana gaskiya. In baya samun bacci da rana gaskiya to akwai matsala. Amma baccin rana yana da matuƙar muhimmanci ga ɗan adam. Matuƙan, matuƙan muhimmanci. So wannan shine bayanin da zan yi a taƙaice. Da fatan za ku karɓi wannan bayani na. Na gode sosai. Na gode, na gode. Allah ya saka da alkairi. Na gode.

Eh, ina kulle ƙofa kullum. Tambayan da kuka yi kana kulle ƙofa kullum? Eh, ina kulle ƙofa kullum matuƙar kullewa ma, sabila da mu'anan in baka kulle ƙofa ba ai ɓarawo ko ɓata gari zai iya zuwa ya ma wani ɓarna wanda zaka zo ka yi regretting cewa me yasa ma ka ba ka kulle ƙofan ba. So ina kulle ƙofa na taram-tam-tam ma kuwa. Dun bayan kulle ƙofan ma, farko in na shigo cikin gidan nakan kulle gate. Bayan na kulle gate, nakan shigo cikin falo shi ma na kulle. Bayan cikin falo still in na shiga uwarɗaki shi ma nakan kulle. So idan baka kulle ba ɓarawo zai iya zuwa ya ma ɓarna. So zaman ka lafiya shine kawai ka kulle ƙofa. Yana da matuƙar muhimmanci sabida kare kai ne. Shine security ɗinka. Idan har baka kulle ba zaka iya samun matsala. Musamman yanda mutanen yanzu ba tsoron Allah suke yi ba. So kulle ƙofan shine maka mafi muhimmanci. Tarda in sha Allahu in dai ka kulle ƙofan ba zaka samu problem ba kamar yanda in baka kulle ba. Wani lokaci ko da ka kulle ƙofan ma su ɓata garin idan suka zo sukan ɓalla su shigo. Ina ga kuma baka kulle ba. In baka kulle ba kan kama basu dama kenan na su shigo su ma ɓarna ko su ma abin da ran ka yake so. Kun san mu'anan Afirka ba kaman ku can Turai ba ne. Ta yiwu ku can kuna da ɗan sauƙi na wannan. Mu'anan unemployment yayi yawa. Ɗaka ga yara basu da aiki. Yara sun zama 'yan iska. Yara babu tarbiyya. To idan har baka rufe ƙofa za su shigo ne su ma ɓarna, su ma lalata su je su tona ma asiri. So gwanda kana rufe ƙofan ka shine zaman ka lafiya. Amma rashin rufe ƙofan ba ƙaramin illa bane gare ka, ba ƙaramin illa bane gare ka. Sabida idan baka kulle ba kaman ka sauƙaƙa musu aiki ne. In sun zo kawai shiga za su yi. Ba tare da sun ƙwanƙwasa ma ba, ba tare da sun ɓalla ƙofan ba, ba tare da sun sha wahala ba. Kawai za su shiga ne hedai ka gan su a kan ka su ma lalata. So amma idan ka kulle ƙofan fa ta iya yiwuwa lokacin da za su zo suna bubbuga ƙofan kai kuma ya zama na kana ji. To har zai sa ka tashi. Imma na shirin kare kan ka ne zuwa wannan lokacin ka yi shirin kare kan ka. To amma in baka kulle ba fa kawai hedai ka tashi ne ka gan su a kan ka. Babu hali ko ka samu damu daman ma da zakayi shirin. Sai dai kawai ka zo ka gan su sun shiga sun ma lalata. So a shawarce ina bawa mutanen mu shawara idan ma ka san baka kulle ƙofa to gara ka fara kulle ƙofa. Sabila da kulle ƙofa yana da matuƙar muhimmanci wajen kare lafiyan ka da kare iyalan ka. So wannan shine ataƙaice amsan shine, eh tabbas ina kulle ƙofa. Tabbas ina kulle ƙofa. Na gode.

Toh wannan tambaya, kun tambaye ni me nake ci a wurin aiki. Eh, ina cin abinci irin kamar snacks haka da ɗan drink haka. Sannan wani lokacin kuma na kan so abu mai salty, abu ya zama na yana da gishiri gishiri. So na kan fita akwai wata mama Ngozi a kofar ofis din mu. So mu kan fita mu siya abinci a wajen ta. Wani lokaci ko mu kan samu ma kamar a tuwon semo da miyan egusi. So in ka ci, yana matuƙar riƙe ma ciki, yakan kore yunwa sosai, yakan sa ka ji ka samu ƙarfi. Musamman in yunwa ya galabaitce ka sosai a wajen aiki. Don ka san wani lokacin, za gan idan aikin ya taru ma ya ma yawa, toh za gan ba ka da ma lokacin da za ka ci abinci. Amma idan ka samu har ka fita ka je ka ci abincin, za ka ji ka samu natsuwa tare da kwancian hankali. Sabila da duk jikin ɗan adam yana son ya samu dehydration, shan ruwa da kuma cin abinci. So ni matuƙa in na ji cikina da yunwa, in ba akwai wani aiki ba ne a gaba na wanda ya zama mun dole sai na ƙarasa kafin nan na je na ci abinci. Toh immediately ina kallon cin time din cin abinci na yayi, na kan tashi na bar wajen cin abincin. Amma idan ah ka zauna ka na kashe kanka cewa kai ko kana jin yunwa ba za ka fita ka ci abinci ba. Nan gaskiya kai abin tausayi ne. Ta irin haka ne ma yake sawa ulcer ya zo ya kama ka. Ulcer nan kuma idan ya kama ka, bayi maka da sauƙi sabila da ciwo ne mai matuƙar hatsari. So duk wanda ma yake riƙe yunwa wanda baya fita cin abinci a wajen aiki, ina shawartansa da ya dinga fita yana zuwa ya ci abinci. Cin abincin shine zai ƙara ma kuzari, shine zai ba ka ƙarfin gwiwa, shine zai ba ka jin daɗi, shine zai ba ka natsuwa da wanda za ka je kana yin aikin ba tare da ka ji ka gajiya ba. Amma babu yanda za a yi a haɗa wai gudu da susan ɗuwawu. Wani Hausa da Bahaushe yake yi. Idan ka haɗa gudu da susan ɗuwawu to za ka sha wahala. Amma in kana zuwa kana cin abinci akan lokaci a wajen aiki to za ka samu natsuwa. So shi yasa yawanci time yana yi, za gan ma an danna mana ƙararrawa cewa "time for refreshment" sabila da duk wannan ah laziness da gajiya da mai da yake cikinka, ya zama na ka cire shi, ka sassautar shi. So kuma muna kallon fa'idodi da albarkan wannan abin da ake bamu dama nan mu fita mu je mu ci abinci daga wajen aiki. So gaskiya ne duk wanda baya cin abinci ma in ya fita wajen aiki, ina bashi shawaran da ya dinga cin abinci. Idan kana cin abinci, za ga aikin da kake yi ma ya banbanta fiye da wanda su basa cin abincin a wajen aiki. So wani lokaci ma idan na san ma zan ji yunwa sosai ko kuma in naje ba da zan samu abun da dai sa bakina yayi daɗi ba a wajen mama Ngozi, na kan sa madam ta mun abinci daga gida ta sa mun shi a cikin kula. Na fita da shi na je na ci, sabila da bani wasa da cikina ne. Ko kaɗan time din cin abinci na yana yi, to duk inda nake sai na tashi na fita naje na nima abinci na ci. So wannan bayani shine ah takaice, me kake ci a wurin aiki? Ina cin irin su snacks ne haka da kuma ah wani lokaci tuwon semo da miyan egusi. Wani lokaci kuma kawai biscuit da coca-cola ma is okey. In na samu biscuit da coca-cola na sha, shi ke nan yakan kawo mun kuzari, yakan bani ƙarfi da zan samu in yi aiki. Wannan shine nagode.

Ato wannan tambayar da kuka yi kana koyon wata yare? Idan na fahimci tambayanku, kuna tambaya na ne game da shin ina koyon wani yare, ko kuma a'a, na dogara ne kawai da yaren Hausa wanda shine ainihin yarena? Eh to magana na gaskiya ina koyon wata yare. Yare ai abun so ne. Bayan Hausa na ɗan iya Larabci kaɗan kaɗan, bayan Larabci na iya Turanci. So waɗannan yarurruka ne da na koye su wanda ba su bane ainihin yarena amma yare ne da na koye su, kuma ina jin daɗin su ina kuma alfahari da hakan. So yanzu haka ma ina son na fara koyon Faransanci that's France kenan French, French language. Ina so in fara koyon sa bonjour, duka ina so in fara koya. Sabila da a zamanin da muke ciki yanzu in kana da yarurrukan da kake ji da su da yawa yana da matuƙar muhimmanci, yana da matuƙar fa'ida. Dakaga girmama ka ko martaba ka ko kula da ake ba ka ma ya banbanta da na sauran wanda ba su iya waɗannan yarurruka ba. Musamman yanzu misali in ka kama hanya ka yi tafiya zuwa wani ƙasa wanda kai baka jin yaren su, ka ga ya zama ma aiki biyu kenan. Dole he ka nemo translator, wanda ba exactly ma abin da suke faɗa zai fassara ma ba. In misali ma ana ma wani magana ne da ba'a so ka ji kaga in ka iya yaren baka buƙatan translator ya ɓoye ma wani abu, kai da ka yi, kai da ka ji da kanka. Duk abin da suka faɗa kai da ka ji. So har ga Allah ina koyon wani yare. A yaren dai da yanzu na iya akwai Hausa shine native language na, sai akwai English shine second language na, sai kuma akwai Arabic that's Arab kenan. Sai kuma yanzu da nake koyan French. To waɗannan su ne yarurruka da nake alfahari da su. So nan gaba kaɗan kuma shima ina so in koya yarurruka da dama kamar irin yaren su Ukraine, irin yaren Russia, irin yaren China, Duka wa'innan yarurruka ina so ace nan gaba su ma na iya nakan iya yi. So sabila da, ba ƙaramin girmama ka ake yi ba idan ka iya yare daban daban. In times of ko da job opportunity ne ma kakan samu da wuri fiye da wanda shi kawai bai iya wani yare ba sai Hausa da Turanci ko kuma zallan Turanci. So ina ƙoƙari sosai ina koyon yare. Currently ina koyan yaren French. French shine yaren da yanzu nake koya wanda shine kwata kwata ban iya ba. Amma apart from Hausa na iya Turanci, na iya Larabci. Waɗannan duka yarurruka na ne wanda na saba yin magana da su. So wannan bayani shine a takaice, tabbas ina koyon wasu yare. Na gode.

To, wannan tambaya da kuka mun kujerunka suna da daɗi? Eh, kujeru na suna da daɗi kai yanzu ma gashi ina kai, ina kan jujjuyawa a kansu. Ina shakatawa, ina bararrajiya. Kujeru na suna da matuƙar daɗi, daɗi sosai ma kuwa. Sabila da kujeru na irin kushin din nan ne masu laushi wanda aka yi su da soso masu taushi. Ga kuma jikin, ah, kafet. Kafet ɗin da aka yi rafin ɗin soson da shi, shi ma yana da matuƙar laushi yana da ƙayatarwa. Wanda idan ka gan shi a ido ma zaka yi sha'awa har yawun ka ya zuba. Nakanaso kawai ka hau. So kujeru na suna da matuƙar daɗi sosai. Gani nan ina kwance a kansu, ina zaune a kansu, ina juyi a kansu. A kansu ma nake yin wannan maganan da nake yi. Zan so ace da akwai video call a abun nan dana ɗan nuna muku hotuna da irin kujeru na da nake amfani da su da kuma na jin daɗi. Kun san kujerun ma kala kala ne. Akwai wanda kuma nake zama a premises din gida na, shi kuma plastic chair ne. Shi ba mai laushi ba ne, shi plastic ne kuma duka da haka shi ma ina zauna I'm feeling very comfortable a kai. Nakan ji daɗi, nakan ji na nutsu, nakan ji na samu daɗin rayuwa. So akan haka. So shi yasa su ma ɗin ina amfani da su sosai sosai. Amma wanda na fi amfani da su shine na cikin falo na wanda yanzu haka nake kai, nake muku wanan recording na maganan da nake yi da, na amsan da nake ba ku. Ina kansu ne ina jin daɗi, ina zama, ina juyi, ina bararrajiya. Kujeru na gaskiya akwai daɗi. Zan so ace kuma da ku kawo mun ziyara ku zo ku hau kan kujeru na ku ji yanda kujeran yake da daɗi, yanda kujeran yake da taushi, yanda kujeran yake ma har wani massage ne ma idan ka zauna a kai. Kuma kujerun sun jima ba duk da sun kai almost four to three years. So amma har yanzu suna da kyansu kuma suna da daɗinsu. Shi yasa ko da ma zan sake sayan kujeru irin wannan kujeru nan zan sake saya. Sabila da na ji daɗinsu sun mun amfani amfani sosai. Gashi ne ina amfani da su. So ba ƙaramin farin ciki nake yi ba idan na zo na hau na zauna a kai. Nakan ji na ji daɗi, nakan ji na samu natsuwa, nakan ji hankali na ya kwanta. Kujeru na zunzurutun daɗinsu. Kuma ku ma zan so ace kun zo kun ɗan hau kujeru na ku ji irin yanda nake ji. So ina jin daɗi, ina jin daɗi matuƙar daɗi idan na zauna na hau kan kujerun nan. Ina jin daɗi sosai, ina jin daɗi sosai. Na gode, na gode da wannan tambaya da kuka mun. Na gode sosai.

To, na ji daɗin wannan tambaya da kuka mun. Yaya wurin aikin ku yake? Eh, wurin aikinmu waje ne mai ƙayatarwa, waje ne mai nishaɗantarwa, waje ne mai jin daɗi. Wajen aikinmu ana aiki tukuru sosai kuma muna da haziƙan ma'aikata, muna da haziƙan ma'aikata sosai wanda suna aikinsu tsakani da Allah, suna dagewa da jajircewa wajen nuna ƙwarewa da kuma lura da kuma kula akan ayyukansu. So shi ya sa wajen aikinmu ake respecting ɗinmu sosai sabila da irin dedicating da muke yi na wajen aiki da kuma mutunta juna. Babba yana mutunta na gaba da shi, na gaba da shi yana mutunta na ƙasa da shi, duka dai irin haka. So wajen aikinmu waje ne mai jin daɗi, waje ne mai ƴanci, waje ne wanda kowa hankalinsa yake kwance, waje ne wanda kake lura da me ake yi kuma ko da ba ka iya ba za a jawo ka a jiki, a sake gwada ma, a buɗe ma ido sosai, a gwada ma yanda aikin yake da yanda ake tafiyar da shi wanda kai ma har ka zama expert kuma ya zamana kana iya koyar da wasu. So wajen aikinmu yana da matuƙar daɗi, wajen aikinmu yana nan yana da ƙayatarwa, wajen aikinmu yana nan yana da jin daɗi, wajen aikinmu idan ka je ba za ka so ka fita ba ko ba za ka so ka bar wajen ba sabila da idan aiki ake yi za ka ga kowa ya mayar da hankali wajen ganin cewa wannan assignment ɗin da aka bashi na aikin ya riga da ya kammala. Haka kuma idan babu aiki, mu kan haɗu mu zauna mu yi taɗi, mu nishaɗantar da kanmu, mu ji daɗin rayuwanmu, mu samu cooperation sosai, mu ƙara kuma ma juna sani da ilimi na ayyukan. To wajen aikinmu waje ne mai kyau wanda ya samu haɗin kai, wanda ya samu kwanciyar hankali, wanda ya samu nutsuwa, ya samu mutanen kirki. Na gaba ana girmama shi, na ƙasa ma ana girmama shi wanda idan kai babba a waje ne, za ka ga ba ka tsawatar ma na ƙasa da kai wanda zai takura musu har su ji abin ya ɓata musu rai. A'a, ba haka muke ba, yanda muke babba idan ya ga ka yi ba daidai ba a wajen aiki, zai ƙira ka ya zaunar da kai ya ma nasiha da gwada ma muhimmancin aiki da kuma muhimmancin mayar da hankali a kan aiki. So wurin aikinmu waje ne da kowa yake da ƴanci, waje ne da kowa yake jin daɗin rayuwa, waje ne da duk wanda ya zo baya sha'awan ya fita, waje ne da duk wanda ya zo ba zai so a ce ya koma ba. Zai so a ce ina ma da a wajen yake aiki sabila da yanda yake kallon haɗin kai da kuma annashuwa da farin ciki da zaman lafiya da ake yi da kuma girmama juna da mutunta junan da ake duka a wajen aiki. To wannan shine a taƙaice bayanin wajen aikinmu. Zan so kuma a ce wani lokaci kuma ku kawo mun ziyara don gane ma idanku yanda ake gudanarwa. Na gode.